Menene kayan ci ci-ci-ci da kake fi so? Gaskiya wannan tambayar da akwai tangarɗa da yawa a cikinta. Wanda tambayoyi irin wannan na sha magana a kan irin wannan matsalolin da ɓangaren siyaƙinsu da kuma abunnan ɗinnan ɗinsu. To menene gyaran a ciki? Gyaran kamata yayi a ce menene kayan ciye-ciyen da ka fi so yauwa-- wajen ci ci-ci-ci a ce ciyeciye da kake fi so a ce da ka fi so. To, dangane kuma da amsar wannan tambayar kayan ciye-ciyen da na fi so ko wanne ma aka kawo mun ina so.

Kana yin harsashe lokacin, lokacin barci. E, ina yin harsashe lokacin barci amma ba ba wai kowane bacci ba. Dan wani bacci za kaga yazo ya ɗauke ka ba tare da ka shirya ba. Akwai kuma baccin da zai zo ya ɗauke ka a lokacin da ka shirya ɗin. To shi bacci lokacin ne da shirye ya ɗauke ka, ka ga ai ya ɗauke ka ko kuwa.

Me kake ci a wurin aiki? A gurin aiki tabbas anan kusan nake cin abincin rana, musamman ma abincin na rana. Ranakun kullum Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Ladi. Wannan ai sune ranakun mako. To nar-- lokaci ne nake cin abinci a makaranta. Ina cin abinci a makaranta, ah, rana kun Litinin, Talata sannan sai Asabar da Lahadi. Ka ga sau huɗu ke nan naci abincin makaranta. Ami, ah, ok abincin wajen aiki, ah, wajen aiki. Amma ranakun Juma'a, a gida nake cin abinci na, na rana. Ah, Alhamis da Laraba, shi ma duka a gida nake cika cikina kafin na tafi. To tun da wancan abinci ana bani shi a wajen aiki ne kuma ba siya nake yi ba. To ka ga abincin da na bi ci shine wanda aka fi bani. Ko kuwa?

Kana rufe baki lokacin hamma? Kana rufe baki lokacin hamma? Eh gaskiya ni, musulmi ne. Kuma abin da addini ya tsara ta mana, ya tanadad mana shine duk lokacin da za ka rufe, da kai hamma ka rufe bakinka saboda kujewa shaiɗanu wanda za su shiga cikin bakinka, su yi tasi a kanka da aikin ka da kuma yanayin komai ma naka.

Kana fi son kayan zaki ko kayan gishiri? To, a maliki a duniyan nan ta maliki yau muddini ne, ai duk abin da aka ba mutum zai taɓa, musamman ma in yana jin yunwa, in aka bashi kayan zakin in yana jin yunwa zai taɓa, idan aka bashi kayan gishirin ma in dai yana jin yunwa shi ma zai taɓa, kaga babu zaɓi ga wanda yake jin yunwa, musamman ma mu da muke Nigeria koda yaushe kana cikin yunwa kana fafutuka abun da zaka sa a bakin salatin ka, to kaga dole mutum, ya zamto bashi da wani zaɓi. Dan haka duk abin da aka yi niyya a bayar, kayan gishiri da ɗan magi-magi, misali irin su ɗan donut-donut haka, ko kuma kayan ɗan zaki-zaki irin su lemuka gasunan su ma da nau'ikansu, duk wanda dai aka bayar rin dai ai kaga mutun ba zai rena ba ko,

Yaya kake yi shaƙata lokacin hutu? To a daidaitacciyar Hausa kamata yai a ce, yaya kake shaƙatawa lokacin hutu. Lokacin hutu, to ai ban fiya samun hutun ba a wajen aiki. A ina da hutun mako, wato ranar Juma'a kawai. Sannan ina da hutu dub bayan ƙarshen zangon karatu. To su ma zaka ga hutun baya wuce sati biyu kuma zaka ga ba'a makarantar mu ba ta rabuwa da abubuwan da ake gudanarwar yara ko da an yi hutu. Sai dai ace ba gaba ɗaya yara ba kawai.

Wane irin ice cream kake fi so? Wannan tambayar gaskiya akwai tangarɗa a yanayin tambayar musamman a dedeciyar Hausa. Yanda yakamata a ce shi ne wane irin ice cream ka fi so ba ka ke fi so ba. Kuma amsa ga wannan tambaya shine irin ice cream ɗin da nafiso shine nafison pan ice shine ice cream da ina sha ina jin daɗi a rayuwata da abinda yayi kama haka.

Kana iya ɗinka tufafi. Wannan ma tambaya ce wacce take da harshen damo wanda yana nufin kana iya ɗinka tufafi wanda haka yana nufin kana iya kana samun kokuma kana da ƙarfin da kake iya ka siyo tufafi ka bayar a ɗinka ma wannan kenan ta wannan ɓangaren. Ko kuma kana iya ɗinka tufafi a matsayina, wato ni kai na, na siyo yadi na zo na yayyanka na hau kan keke na ɗinka. To ina iya ɗaya ɗaya kuma ba na yi. Ina iya yin na farko, wato shi ne na je na siyo tufafi, na je na siyo yadi, ina kai samu yadin na kai mai ɗinki shi ma ya ɗinka na biya shi lada ɗinkinsa. Amma shi wancan da iya yaɗin da na siyo ni na zo na ɗinkin wannan shi ba na yi gaskiya. Wannan ko da wansa ma ba na yi.

Yaya kake kula da gashin ku? Gashi na ni dai ina kula dashi ne ta yanda duk lokacin da aka ce ya tofo kuma inada ƴan canji a aljuhuna nakan garzaya wajen mai aski aje ammun aski.

Kana ciki dai takalma a gida? Takalma iri biyu ne, akwai takalma na zuwa unguwa. To nan duk lokacin da na dawo gida zan cire su na ajiye su gefe. Da akwai takalma kuma na shaƙatawa, na damfita tsakar gida sannan kuma zuwa masallaci da dawowa. Su kuma wannan suna bakin ɗaki, sannan akwai kuma takalman da su suna cikin toilet wato banɗaki. Wanda su kuma a nan za ka ajiye su duk lokacin da ka tashi shiga banɗaki sai ka shiga ka yi amfani da su.